Kana cin, kana ci da cokali ko hannu? A'a, ni ina ci da cokali ne amma in na yi ko cokalin bai samu ba zan iya ci da hannu. Shi ne dai kawai amma gaskiya abu mafi muhimmanci ne ina ci da cokali saboda ba na so hannuna ya dinga datti ko wani abu. Amma shi hannun idan mutum bai samu dama bane shi ne zai ci da hannu.

Wani wasa kake son? Eh a gaskiya, mo addinin mu gaskiya addinin musulunci baizo mana da abubuwan wasa ba. Amma dai a cikin dai mutum dai zai iya kira sakamakin al'adun dinki su wata. Shi ne, ina son, ina son yin wasan lido saboda shi wasan lido yana ɗan ɗebi mai kewa haka dai zamu iya kasuwa. Wani lokaci muna gefen titi ne kasan kurmace kurmace waye ke kwance kwarai shi ciyasa.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Ni ina son canza abubuwa da yawa saboda ko da yanayin abubuwan da nake ina so in dinga ƙirƙiran sababbi. Ba wai ko abubuwan da za ka yi amfani da su wurin aiki ba. Ina so in dinga ƙirƙiran sababbin abubuwa saboda gaskiya yana matukan birge ni saboda ko ma ma mutum ne idan kana abubuwa ya ga ka kirkiri wani sabon abu kana birgeshi to zai ƙara ma, zai ƙara ƙarfafa ka wurin yin.